Eh ina cire farce musamman duk bayan sati biyu kwana goma sha huɗu kenan farce na yana futuwa nakan zauna in gyara shi in yanke shi in cire shi domin tsaftace a hannayena da ka dauka kwayoyin cuta da datti da yake ɓoye wa a ciki.

Eh rana mafi kyau a mako a wajena itace ranar Juma'a. Itace ranar da ake zuwa ayi sallah Juma'a a haɗu da al'umman Musulmi sannan kuma a akan je ziyarar ziyarci yan uwa da abokan arziƙi a wannan rana.

Eh ina tare gruwa idan na gan shi amma bana iya saya da kuɗi na. Ma'ana bai mun irin kama ko na damu da shi ba ta yadda da na ji ina buƙatar shi in je in saya. Amma idan na gani wani yana taunawa nakan amsa ni ma na tauna sosai. Duk lokacin da zan ga wani nima na kan tauna. Amma bai mun sabo da na kan iya zuwa in nema dan na saya da kuɗi na.

Tabbas na kan cin abincin dare daga karfe takwas na dare zuwa goma a wannan tsakana na kan ci abinci, sannan na zauna na dan duba wayana da sauran activities kafin lokacin kwanciya. Karfe sha daya ya bu jiki, na riƙe 'ya a jiki.

Eh nakan sasanta rikici a yayin gudanar da aiki bayan saurare dukkanin korefa-korefa daga bakin kostoma ko kuma daga bakin abokin gudanar da aiki. Sannan na kan yi adalci wajen a yin hukunci, hukuncin kuma da ko da a kostoma ne bai ga kashiya, nakan ƙurƙuta da abokin aiki domin a shi kostoma shi ne sarki a ko da yaushe kuma yana da kyau ka nuna mai muhimmancinsa a wajenku.

Eh in na yi wanka, na shirya, na sa tufafi na masu tsafta. Nakan ɗau turare in sa, na kan yi amfani da turare kala biyu. Akwai turare na a jiki wanda zaka sa a jiki da hammata da sauran sassa na jiki masu iya canza launin ƙamshi. Sannan nakan sa turare na tufafi bayan nayi wanka kafin na fita.

Gaskiya na fison hawa matakala. Saboda matakala za ka motsa jikinka yayin tattakawa ka hau ko yayin sauka. Yafi kuma, ah, lifta ka na tsaye kawai zai tafi da kai zuwa inda kake so na sama. To kaga ba haɗi. Matattakala yafi muhimmanci ga lafiya mutum, sai da idan da lalura na rashin lafiya, wannan na takan sa mutum ba zai iya tattakawa matattakala zuwa sama. Amma in dai da lafiya mutum zai iya, yafi domin ni ma nafi tattakawa. Na san yana da muhimmanci ga lafiyan jiki.

Eh ina magance damuwa aiki ta tsayawa tsab a fuskanci na mene ne a ya ka yas kawo damuwa na fuskanci inda matsala yake in na fuskanta sai in bi a hankali domin warwarewa da fita daga cikin wannan damuwa da ta sa a dalilin wannan aiki. Wani lokacin kuma na kan yi shawara da abokan aiki domin samun mafita daga cikin damuwar da muka shiga a yanayin aiki.

Wurin aikin ma waje ne a public defense space ne, waje ne na al'umma wanda a kwastomomi su kan zuwa a domin gudanar da a yaren ababan hawan su da kuma ba da ƙorafi ga matsalolin da ke damun su. Sannan kuma masu aiki su kan sauraro domin ƙoƙarin gyara masu wannan ababan hawa nasu da kuma sallama su cikin aminci da kyautata.

Eh, na kan yi amfani da ruwan rijiya kamar misali wajan yin wanki, wanke gidaje, wanke ababen hawa da sauran aikace aikace. Amma bamu cika amfani da shi ba wajan sha da abubuwan da suka shafi girka abinci da sauran ayyuka.

A mana tsarkake gida sau biyu zuwa sau uku. A fiye da haka ya danganta da aikace aikacen da aka yi a gidan. Idan an yi taro da mutane da yara, aikace aikacen ya kan karuwa sosai domin yadda akan yabata gidan. Amma normal da sabo akan share wa yara suna makaranta rana, noman akan share wasu kuma yamma akan share wa. Sau uku kenan akan iya tsaftace shi.

Eh akan samu horo kamar duk bayan wani lokaci ko in sabon abu ya fito game da mashinan mutane da ababen hawansu. Su akan yi seminar ko kuma sabon dabarun yin aiki yazo akan yi seminar da yaran ma da muke tare da su mun tunasar dasu da koyar dasu na sabon yanayin aiki da aike da ƙara wa juna sani a wannan horo da za a yi.

Abincin nan nake ci da safe ina shan, kunu da ƙosai ko shayi da biredi. Ban cika dai cin abinci da ke da nauyi sosai ba. Da safiya, na fi son abinci mai ruwa-ruwa wanda zai warware mun hanjina. Kafin rana, sannan in ci abinci mai nauyi.

Lambar mu mai albarka suna da yawa kuma muna amfani da su wajen sadarwa da ba wa abokan harkokinmu domin su tuntuɓe mu a lokacin da suke da ƙorafi akan harkokin ayyukanmu ma mu tuntuɓe su kuma tuntuɓi waɗanda muke siyen kayayyakin muke mu'amala da su a yayin da muke da buƙata.

Susai na kan iya gawata da rahoto, inda akwai ƙungiyar mutane masu aiki manene sakatari na wannan ƙungiya saboda haka ina gudanar da rahoton aiki ga wannan ƙungiya, da satiya inda muke gudanar da mitin na ita wannan ƙungiya.

Eh, eh, yadda nake gaishe da mutane, idan mun haɗu nakan durƙusa na sa gwiya na a ƙasa, sai in gaida su cikin girmamawa da kyautatawa, da kuma bada girma zuwa gare su. Sannan, na miƙe, na tabb-- cigaba da al'amurana.

Eh ina da takalma akala sun kai ƙafa bakwai zuwa takwas wanda ko da shuu wadnan na ke so na kan sa kuma yanayin yadda nake amfani da su ya danganta da yanayi da idan lokacin sanyi ne nakan fi yin amfani da sau ciki domin ba na so ƙafana ya bushe. Kuma sanyi yakan shiga tanan. Lokacin zafi ne nakan amfani da sandal silifa domin yafi daɗin mu'amala a wannan lokaci.

Gaskiya ban cika san abinci mai yaji ba, kuma in na ci abinci mai yaji ko zuwa ne a bayan gari na kan ji zafin yaji. Dubura tatu, hakan ya sa ban cika san amfani da abinci mai yaji ba sannan kuma wani lokacin ina ci abinci mai yaji sosai na kan ji cikinq ya kanyi zafi shi ma. So ba na cin abinci mai yaji sosai, na ci mai yaji bainabaina shi be yi yawa ba kuma shi be zama to babba.

Eh nakan sayi abubuwa da dama, kayan abinci na yi rana. Nakan saya lokaci lokaci kamar dubban wata guda sannan kuma kayan kari da safe, kayan da zamu karya da safe kamar burodi da kayan shayi nakan saya kullum na shiga dasu. Kuma abubuwa ne na kullum da ake amfani dasu. Kuma wanda bazai yiwo kace za ka saya ka ajiye ba kamar burodi da sauran kayan da za a sarrafa da safe.

Duk yayinda na jini a cikin damuwa nakanyi koƙari na creating wani abu da janye hankali na daga cikin wannan damuwa. Sannan eh baya ga haka kuma ina yin addu'o'i na supplication wanda addinin mu ya saman mana cewa diya yanda ka shiga damuwa, ka cigaba da karanta wannan addu'a "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billah". To yayinda za ka yi ta karanta wannan Allah cikin a-a hukuncinsa zai sauƙaƙa ma damuwa ya ye maka wannan damuwa da kake ciki. So na kanyi haka kuma Alhamdulillah na kan samu sauki sosai. Na kan samu sauki daga damuwar da nake ciki.

Gaskiya na fi yi buƙatar fanka akan AC. Domin dai yayin da na daɗe wani lokaci a cikin AC na ɗanɗau lokaci. To idan na fita waje sai kuma kai na ya sara kawai naji kaina ya kama ciwo wani lokaci. Shi yisa na kan fi son fanka wadda kawai ita in ka fita ko da ka ci gaba da al'amuran ka normal ba tare da wani canji ba ko damuwa.

Babban buri na a aiki shine, inganta yanayin aiki da kuma yadda da tabbaci daka, da kan kwastoma da ingancin aikin mu, ta yadda duk inda aka faɗa--ji, za'a tabbatar da gaskiyan mu da amanan mu da kuma aiki yad-- yadda ya kamata. Ba na da burin da ya wuce wannan, samun kyakkyawar she da, a wajen kwastomomin mu.

Ni ina ajiye hotunan wayana kwai a cikin wayana gallery sai dai in hotan takaddan mai mahimmanci ce wande document ne mai mahimmanci na kan dauke shi inaji a cloud storage na ajiye shi. Amma suna cikin gallery normal akan wayana kamar yadda suke a kowane waya.

Hasiyane ne ina amfani da sauro net sosai, saboda in sauron a'a ya zama mai taurin kai kamar a maganin sauro ma masu eh baya yi me me wanna me ya yi da ake kunna. Ba maganin sa kawai ka shiga cikin net. In ka shiga cikin net na sauro to ka tsira daga cizan shi, saboda in dai ba ka rufe da shi ba babu yadda za ayi ya zuwa ya cutar da kai. Na gamsu da sauro net sosai ba zan yin amfani da shi kuma ya fi wani magani da za ka kunna amfani da kuma kariya daga cizon shi.

Gaskiya na fi son tuwo domin a shinkafa bazan iya jera kwana uku kullum ina cin shi ba, ba tare da ya dame ni ba. Amma tuwo zan iya jera mako guda ina cin shi in la kawe sai dai an yi canjin miya wadda zan ci da shi. In yau an yi miyar kuɓewa, ta yauɗi gobe a yi a taushe, jibi a yi miyar lalo haka. Inda dai zan ga samun canjin miya, to zan iya ɗaukan mako ko kuma wata guda ma ina iya cin tuwo ba tare da na damu ba. Na fi son tuwo a kan shinkafa.

Eh, mafi yawancin aikace mu-mu kan amfani da launin baƙi na tawada saboda launin baƙi na tawada shi ne ke iya fitowa akan kowane irin takadda ne ko kuma kan kowane irin abu ya fito ba tare da ya disashe ba kuma a fuskanci me aka rubuta a kai. Duk alƙalama da fensila da sauran abubuwan rubutu mu kan yi amfani da kalar tawada mai baƙi.

Eh ana wanke kayayyaki, misali kayayyakin cin abinci duk yayinda akaci abinci aka gama. To akan wanke su, a goge su, a maida, a aje su domin sake yin amfani da su a ƙara cin abinci da za a yi na gaba. Haka zalika, kayan kuma wanki suma akanyi an bada su duk yayin da aka ɗan tara sukai datti. To akan ɗan wankesu ba'a bari, a bari su taru ko kuma ya zama to sun ƙare gaba ɗaya. Harya kai matsayinda bakada wanda za ka sa. Hakan ba daɗi ace ya zama saika wanke zakasa. Ana wankewa yayinda haraban wanda kake dasu sukayi datti, tosai ka kuma wanke wasu. Zai zamanto duk lokacinda zakayi amfani dasu kanada wanda suke wankakku kuma tsabtacce.

Eh ina iya rera waƙa. Da dadanni ba mawaƙi bane. So, al da lokacin da na so na kan iya rera ta. Inda kusan ita waƙa kamar a yabo ne, ya gambi yawa a cikinta. To zaka launa harshe da murya da sarrafa ta yadda ka so ta kasance, sai ƙawaye abin da ka ke so.

A a waya na gaskiya ba ta cika kusan tun da na fara amfani da ita. Izuwa yanzu da nake wannan magana ba ta taɓa tura nunamin cewa wajen ajiyan ta ya cika ba saboda tana da memory na ajiya mai girma a kanta. Haka kuma yasa nake jin daɗin amfani da ita saboda duk abin da nake so na ajiye zan ajiye, duk abin da nake so na ɗauko zan ɗauko ba tare da ta nunamin cewa wajen ajiya ya cika ba.

Na kan je kasuwa na ƙarfe goma zuwa sha ɗaya, duk inda goma tavyi na kan barin gida. Da kuma makarar da zan yi da latti in dai ba wani uzuri ne da ni mai mahimmanci ba, na biki ko rashin lafiya ko kuma wani al'amari mai mahimmanci. Ba na wuce sha ɗaya na safe ba tare da na je wurin kasuwa ta ba wajan aiki.

Gaskiya hayaniya yana damuna. Bana son hayaniya yayi yawa. Dan idan ya yi yawa ma ha ciwon kai ya kan iya sani. In naje kano hayaniya dayawa, bana buƙatas su. Ko yara a gida, sun sani bana son hayaniya sosai. Da idan su kan yi, nakan iya tsawatar musu ma. In zani so ni lokacin saboda ban da buƙatatta, kaina ya kan yi ciwo idan hayaniya ya yi yawa.

Kowane na kan yi amfani da shi amma na fi son shayi da akan, akan a kofi. Domin a shi kofi in ba ina jin kasala ba haka ban cika amfani da shi ba. Shayi kuma a mafi yawancin lokaci ko da shi twenty four over seven, na kan yi amfani da shi domin abokin rayuwata ne shayi. Ina jin daɗin amfani da shi. Di yayin da naci abinci to zan ɗan samu a ƙaramun kofi in ɗan sha.

Lokacin da babu wutar lantarki, nakan zauna domin bibiyo wayana na yi aikace-aikacen da ya kamata na yi awannan gaban. In kuma ina da aikin share-share da goge-goge da sauran su, nakan yi awannan lokacin shima.

Eh na fi, a san taxi saboda taxi bata cika tsaye-tsaye ba yayin da za ka yi tafiya a kan shi kuma za ka iya daukar shatar gaba daya zuwa inda kake so ka je. Shi kuma bus yana dauka mutane da yawa kuma yana tsaye-tsaye sosai. Za ka bata lokaci da yawa kafin ka kai ga inda kake so ka je.

Eh muna da manufa na wata-wata wanda kowane wata akwai abun da za su a cim ma kuma a tsara shi a kungiyance wanda idan an cim masa sai kuma a ɗau wani abu shi ma zuwa wani watan haka da muke tsara su a tsare.

Eh ina amfani da aji a yanar gizo kuma ina gamsuwa da shi sosai saboda wani abubuwan yana da buƙatar ka ajiye shi a can, musamman idan kana da kyakkyawan tsaro ina ajiyewa abun a yanar gizo.

Eh sa hannun mu makan yi amfani da shi wajen kamar identity da zai iya tabbatar da mu ne yayin cika wani takadda ko wani agreement tsakanin mu da wasu ko kuma yin amfani da bankuna. So mu kan yi amfani da shi yana yin sa hannun mu don mu tabbatar da mut cewa mu ne.

Eh, mukan haɗu da abokan mu da abokan ciniki ta hanyar harkokin sana'o'in mu. Domin muna ɗan saida kayayyakin amfani na sifaya fat na gudanar da aiki. So duk yayin da mutum ya kawo aikin shi za ai mai so ya kan iya tambaya wannan kayayyakin kuma mu kan yi ciniki a saida mai.

Ina sanyi bel amma ba kullum ba domin mafi yawancin kaya na marasa amfani da bel ne. To ina amfani da bel aduk ya inda na saka kayan da ke da bel wanda kuma basu da yawa a ci kayaki na.

Ina bin ƙa'idojin aiki. Ni mai bin ƙa'ida ne akan dukkan aikin da aka sani ko kuma da in da na same kaina a lokacin gudanar da aiki. Ba ma na farawa sai na karanta ƙa'idojin, na tabbatar da na fuskance su da yadda suke aiki. Idan akwai inda ban gane ba na kan tambaya domin jin ƙa'ida yadda take da yadda take aiki domin gudanar da ita don gudun samun matsala. Saboda ina da so na ga ina gudanar da aiki na akan yadda yake.

Takalma ina amfani da silifa sandal ke nan ina amfani da kwaba shu sau ciki. Wa'anna su ne takalman da na fi amfani dasu kuma ina amfani dasu ne based on weather. Duba da yanayin da ake ciki na lokaci. Lokacin sanyi ne na kan yi amfani da kwaba shu sau ciki kuma zafi ne na kan yi amfani da silifa ko sandal.

Tabbas suna tafiya kasuwanci ba ma iya garinmu ba na kanje a maƙotan garuruwan mu domin yo kasuwanci da sawo kayayyaki na kasuwa a kawo domin gu dana da kasuwanci a inda muke gudanar da namun mu na kasuwanci.